Buredi, ina sayan buredi kala kala. Ina sayan akwai a kamfaninnukan buredi a garin mu, akwai Mansi, akwai Alliance, akwai, ah, Safiya, akwai, ah, wannan biredin, mmh, Ergo ko. Sannan akwai dai kamfaninnuka da yawa, akwai Five Star, eh, akwai kuma Sahel a nan kusa da muke nan. Sannan akwai Brigedia, akwai Alfitir. Suna dai da yawa kamfanonin. Toglh amma dai wanda na fi saye, na fi saye da kuɗina, akwai Alliance, akwai Mansi, akwai Sahel sai Alfitir. Toh wayannan buredin su na fi saye. Toh kuma ko a su da na fi saye, na fi son buredin mai, mai, mai taushi sannan kuma mai ɗanye-ɗanye haka wanda bai ba wasa wasa ba, a a. Wanda kamar bai gama dahuwa ba, ya dahu amma dai yana ɗanye ɗanye cikin shi to ya fi daɗin amfani aha a ha, in ci da biredi a haɗa, a haɗa da shi wannan biredin a sha zai fi daɗi sosai. To na fi son biredin wanda zamana ba ah, me ɗan ɗanye-ɗanye jikin shi. Amma wanda yake ta bushe-bushe wannan, mai wasa wasan nan, gaskiya ban jin daɗin amfani da shi kwata-kwata ban jin daɗin amfani da shi. Na fi son dai wanda yake da ɗanye-ɗanye nan ya fi daɗin amfani. Dan shi wannan mai ɗanye-ɗanye ma mutum har cin shi yana iya yi da kunun aya ko da lemu ko kuma ma shi kaɗai mutum ya ci ya sha ruwa. Amma shi kawanne mai wasa wasan ma kana ɗauka ƙasa baki za ka ji miyan, duk ya shanye maka miyan baki, kaita taunawa ba daɗi. Shi kuwa mai ɗan ɗanye-ɗanye nan kaɗan haka ya fi daɗi kuma in Tea yaji madara ya fi daɗin sha. Dan haka ina son biredin mai ɗanye-ɗanye sannan wanda yake da, da madara a cikin shi, sannan anan yana da butter. Sannan kuma ina son biredin slice wanda yankakke ƙato mai daɗin ci wanda yake da madara a cikin shi da butter. To ina son irin wannan biredin.

Ni mutum ne mai son karanta littattafai sosai da sosai. Dan na yi karatun littattafai a baya sosai da sosai. Yanzu ma ne dai na bari sai da yin karatu a Facebook, a kuma littattafai waɗanda ake tura wa a PDF haka da sauransu. Amma hard copy na littattafai da na karanta su, sai da nayi kwali guda da wani abu na karantawa. Kuma shi ma haka cire wasu ake yi, ana mai da wasu. Wasu ana aro ne, wasu na rantin ne, wasu kuma na wani. Na karanta littafin Adventure Story, wato littattafai na yaƙi haka na yaƙi-yaƙi, wanda wani marubuci ɗan Kano Abdulaziz Sani Madakin gini yake rubutawa da kuma ubangidanshi wato yaron malam. Na karanta littafinsu don banmantawa. Na karanta littafin shi Abdulaziz Sani Madakin gini, rayuwa da mutuwa, sadauki Falmuso wanda aka yi da Gimbiya da Falmuso da rizambik. Na karanta wannan sannan na karanta kundin tsatsuba. Na karanta kai suna da yawa littattafan. Na karanta littattafai kala kala sannan na karanta littattafan soyayya irin na Fauziya, Yusuf Suleiman, Hadiza Sani Shariff, tattalin tsoro, hargitsin ƙauna. Na karanta irin wannan littattafa. Sannan aka dawo littattafai na Hausa. Na karanta Maganar Jariri ce wanda Abubakar Imam ya rubuta. Sannan na karanta Ruwan Bagaja Still de Shima shi ya rubuta shi. Na karanta wannan Iliya Ɗan Mai ƙarfi wanda Ahmad Ingawa ya rubuta. Na karanta Labaran da dana yanzu. Na karanta Kulɓana ɓarna ana cewa zaɓacce. Na karanta littattafan da na karanta suna da yawa. Na karanta dai littattafan yaƙi, na karanta na soyayya, na karanta kuma na Hausa da kuma na tarihi. Na karanta na hikayoyi irin na wanda ake cin mala a wannan ɗare dubu da ɗaya, wanda Larabawa suka rubuta, turawa suka fassara Hausawa ma suka fassara aka fassara shi yaruka daban daban. To shi ma na karanta shi. To gaskiya ni mutum ne mai son karance-karance sannan ina rage lokacina sosai wurin karanta littafi kuma yana ɗebe mini kewa. Dan a lokacin da nake karanta littafi zai ɗauke ni ya kai ni rayuwar can wadda rayuwar inda nake karanta littafin zan ganni kama ina wurin kamar gane nan da ni ake rayuwa. Ina jin daɗin karanta littafi. Wani lokacin ma idan ina karanta littafi har tunani nake yi to Allah sa dai ka ra littafin ya ƙare. Idan na duba na ga sauran 'yan fuffufin sun yi rigar jimba daɗi ina so ina karanta littafi yana yin daɗi. Ina duba ina ganin fefofi masu yawa ba su ƙare ba. Ina jin daɗin karatun littafi sosai. Zan ji ni kaman ba cikin garin da kuma al'ummar da na saba rayuwa nake ba. Zan ji na kama ina son inda nake karanta littafin. To gaskiya littattafai ina jin daɗin karatunsu musamman irin su littattafai na na faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa kamar Maganar Jarirai, Ruwan Bagaja, Iliya ɗan Mai ƙarfi. Akwai ma wani littafi ana ce masa Jiki Magayi. Shi ma duk yana ɗaya duga cikin littattafan da na karanta. Akwai wani littafin jatau na ƙyallu shi ma na karanta shi. Duk ina jin daɗin littattafan to ni mutum ne mai son karatun littafi saboda yana ɗebe mini kewa, yana kuma canza mana rayuwa. Sannan idan na ai ne ina karaji ni na zama gwarzo yana kuma rage mana tsoro sannan yana sa ni nishaɗi da jin daɗi da walwala. To gaskiya littattafan yaƙi tsakanin da Allah sun yi, littattafan yaƙi da na karanta suna ina jin daɗin sosai da sosai. Suna ɗebe muni kewa kuma suna canza mutum rayuwa irin waɗannan littattafan kuma suna ƙara wa mutum wayewa da sanin abubuwa da fahimtar lamurra na rayuwa. Sannan kuma ina karanta jaridu da magazin Saƙa irin na makaranta saboda ina karanta irin waɗannan littattafa. Kawai dai yanzu kamar an ce abubuwa duk sun koma ta online na shi sanya muke ko bi abubuwa ta online amma a baya na kasance ina karanta littafi sosai da sosai.

Abin sha da na fi so ina son kunun aya sosai. Ina son kunun aya sannan ina son Hollandia Yogurt. Eh ina kuma son normal Yogurt sannan ina son Rufaidah Yogurt. Dan ina son kankana. Eh a yayankata, a sa mata madara da sakari a motsa a sha. Ina son ta sosai yauwa. Kuma ina son ɗan lemun haka, ɗan lemu na roba ko in ce na kwalba ko in ce na roba, wato kamar irin sprite haka. To shima ina son wannan abin a irin cikin irin drinks ɗin da nake bukata. To aman dai ina son kunun aya. Kunun ayan mai kauri shi ma ya ɗan ji sakari amma ƙari sakarin ya yi yawa sannan a sanya mashi madara. To ina son kunun aya sosai, ina son shi sosai sannan ina son, ina son haka idan zan sha ruwa in sami ruwa mai daɗin sha. Eh wanda yake natural spring water ba wai ruwa mai zafi ba a mai daɗi. To ina son shi. To a takaice dai a cikin abubuwan da nake son sha ina son Hollandia Yogurt, ina son Rufaidah Yogurt, ina son Wafa Yogurt ina kuma son kunun aya wanda ya ci madara sosai. Ina son shi. To wannan sune abubuwan, abin da na fi so bangaren abin sha ke.

To gaskiya ina goge haƙora na a rana sau ɗaya zuwa biyu. So idan na samu kwanciyar hankali da natsuwa, in nayi brush da safe to can da daddare in zan kwanta ina ƙara yi ko kuma in na yi wanka da maraice ko da rana zan tafi wani wuri, to nakan haɗa in yi brush. To a takaice dai mafi yawan yin brush ɗina na fi yi sau biyu a rana. To kuma wanda wannan idan na tuno idan ina bana busy ina da kwanciyar hankali, to nakan yi asawaki. Domin muyi yin asawaki a garin mu musulmai abu ne mai kyau kuma tsaftace. To shi ma asawaki ina yin shi. To shi kuma asawaki abu ne ba wanda za ka je ba minti biyu uku ka yi ka dawo. A'a, abu ne wanda za ka rinƙa ya wo da ɗan icce-cikin aljihun ka kana asawaki da shi. Time to time ka na yi. Wani lokacin ma har da sanda mutum ya yi alwala to zai yi asawakin nan kuma zai daɗe yana yin shi kafin ya alwala kuma bayan ya gama. Haka nan ma ba alwalan mutum yake ba sai ya zaru shi ya rinƙa yi saboda abu ne mai kyau. Saboda shi wani kuma sai zai yi alwala kam, wani zai iya yin asawaki aƙalla sau biyar a rana. Wurin a alwala ya yi asawaki da azahar mutum ya yi asawaki da la'asar idan zai yi alwala ya yi asawaki da magarba in zai yi alwala ya yi asawaki. Haka da isha'i idan mutum zai yi alwala ya yi asawaki. Wani kuma zai riƙe shi ya wane da shi ne yana yi, be laƙanta shi da lokacin sallah kawai da zai tayi ne. To gaskiya mutane masu asawaki lokacin da suke goge haƙoran su yana da yawa. Ya wuce sau ɗaya ko biyu ko uku a rana. Za ko hira suka ɗan yi ta sun ɗan laluɓa suka ji shi sai su jawo sai su ci gaba da gogawa suna wanke bakin su. To amma da brush yawanci dai ni dai kam sau biyu na fi yawan yi gaskiya. Sai idan ina busy ne zan wanke haƙora na sau ɗaya a rana shi yake nan. Amma dai ko ina busy wani lokacin idan na dawo gida in zan kwanta bacci in ba dai ka jiya nike ba to nakan ɗauki brush in je in ƙara yi in zan kwanta bacci. To na fi yin brush sau biyu a rana saboda taimakawa haƙora da ƙara masa lafiya da kuma hana datti zama jikin haƙoran. Sannan kai kanka da ke da bakinka ke da haƙoran naka, za ka ji su ma daɗi, sun yi wasai, sun yi wani gwannin sha'awa. Amma in ya zama na ba a wanke su sai su zama abin ƙyaama sai su yi wani kala gasunnan bakyan gani. In kana magana bakinka ya rinƙa wari in wani ya kalle ka ma baka da kyan gani haka haka dai. To amma mutum ya zama na yana goge haƙoran zasuyi fes suyi kal shi da kanshi ma sai ya ga yana burge kanshi in ya kalla haƙoran. To don haka muke ɗaurewa muna iya goge bakin mu fiye da sau ɗaya a rana.

A'a ina daukan matakai sosai don kiyaye lafiyata. Misali yanzu ni plumber ne ina aikin wayarin na ruwa. Toh don muka je mana aiki sometimes wani lokacin kakan yi kana aiki wajen yin ƙoƙarin ka yi hama da chisel kana iya za ka bugge hannunka ka ji ciwo ko kuma ka yi rami kana sa wuƙar siminti ko shebur kana kwashewa ko kana gyara wurin idan akwai tile mistakenly wannan tile sai yanka maka hannu. Sai in yanka maka hannu sai jinin ya fito. Toh mafi yawa abokan aiki mun sa kan ɗebi BBC gum ya shafa ma hannunsu ta keyanke ba a jima'a sai wurin ya tsane wannan gum ɗin ya shanye jinin, ya hana jini zuba sai yanya jinin shi kenan sai wurin ya ƙame. To ana yin haka. Toh gaskiya ni farko da, na ɗan fara sai daga baya na bari. Dalili kuma da na karanta precautions na shi na gani shi dai wannan gum chemical ne kuma chemical ne mai ƙarfi. An yi shi don runye na ranƙa roba ya zan narke roba a cikin shi. Ba a yi shi domin a samu fata ba. Fata abu ce mai haɗari. Toh, an yi toh kuma sannan yana precautions din na shi sun ce yana ko tsinkansa idan ana goga ma fata shi. So tun daga wannan lokacin sai na bar sanya ma hannuna shi. Kuma ma in na ga wani zai sai na kan yi ma shi faɗa. Eh, na kan yi ma shi faɗa. Sannan kuma ina tuƙin mashin ina bi a hankali. Ba na shiga titi ban duba ba. Ko in zo shiga kawai in hau titi in, in, in duba. A'a sai na tsaya na duba gaba na, na duba baya na, na ga ba kowa sannan in shiga. Haka yana tafiya tsake bisa titi ina so in kuma wancan hannun in tsallaka bisa mashin kenan toh zan waiwaya. Sai na ga ba kowa zan yi signal in da rannan nema na san ba a gani had, hadda hannu sai in yi alama, alamar zan shiga. Don kada kawai ina tafiya in faɗa in shiga wanni na baya na ya faɗo mani, m, a, mu je, mu je mu wannan, mu faɗo me haɗari. Toh, don haka, ta, ta irin haka ina kiyayewa ina kauce ma su. Haka cin abu wanda, wanda ba a wanke ba shi ma ina, kauce ma shi. Domin cin abin da ba a wanke ba ƙuda ya hau ya sake cutar ciki sai ka ci rinƙa zawo ko abincin da ya kwana ya lalace. Shi ma na kan kauce ma shi domin kauce ma haɗari saboda lafiyata kaɗa,

Sosai da sosai ina cimma manufar tallace-tallace. Sosai da sosai ina cimma manufar tallace-tallace saboda ni tallace-tallace mana rana, saboda ina yin posting a Facebook, WhatsApp status kuma jama'a suna gani sannan kuma za su biyo ni privately muyi magana. Wane na ga kayi kaza ko ka ɗaura kaza, da Allah ina so za a yi mani iri kaza ko kuma idan abune na saida wa mutum zai ce nawa kaza, nawa kaza ya ya quality ɗin shi, ya ya ingancin shi yake. To ina na san dai ban talla sosai musamman idan zan tuna lokacin da muka yi tashen har kar sai da data so muna ɗaura a website link ɗin mu da farashin data ɗin mu. Jama'a sai su gani sai su register ta wannan link ɗin namu su shiga kuma su sanya kuɗi ta automatic gateway. Suna sanyawa a Moniepay kenan za su biya su, za su sanya masu kuɗi a wallet ɗin su sai su sayi data. To wannan ma mun samu kasuwa sosai ta hanyar wannan tallace-tallacen. Haka aikina da nake yi na plumbing ina ɗaura tallacen aikin da nayi practical ɗinshi ga shi nan a hoto da bidiyo sai in ɗaura a dandalin sada zumunta na Facebook sai mutane su rinƙa gani. Idan suka gani da man ga numbet waya ta nan na rubuta cikin talla sai su ɗauka sai su kirawo ni. Ai ko mun ga aiki kaza mun ga kaza. Shin wannan WC ɗin da kasa nawa yake? Sha wannan naira nawa ake saids ta? Sannan kuma, a gida na distance ɗin shi zane zai ci five nawa ko kuma kawai zo ka bani estimate kuma nawa za ka yi min wannan aikin. To ta dalilin haka muna samun kostomomi da dama. Mun samu kostomomi da dama don haka ni na cimma manufar tallace-tallace. Ba ɗaya ba, ba uku ba ni da harkar tallace-tallace a social media sai dai in ce.

Toh gaskiya ni na fi son yanayi irin tsaka-tsakiya wanda ana ɗan sanyi da ɗan zafi haka. Toh amman dai irin yanayi ne wanda za a ce guda ɗaya zafi ko sanyi ko damina. Kuma zan ce na ɗan fi son lokacin, a da na fi son lokacin sanyi saboda lokaci ne wanda ba a cika ciwwuka da cututtuka ba, ba a cika yin waɗannan abubuwan ba. Sannan kuma idan dare yayi mutum zai dawo gida ya kwanta ya lulluɓe, ya baci cikin daɗi ba sauro ɗaki masu ƙarfi shi ko babu wutar nefa ba iska sosai za ka yi bacinka. Toh sannan idan ana hidima haka, idan lokacin yawa. Shi kuma lokacin zafi, lokacin zafi lokaci ne wanda ake takura. Sannan ko da gida ne idan babu wuta ba ka jin daɗin bacci. Haka idan ana wani hidima na taro na al'umma za a shiga ɗaki duk a ciccike shi ba wuri. Toh amma idan lokacin zafi ne za a fito wacce a sha iska, a samu ventilation sosai. Toh sai dai shi matsalar zafi. Inda yake da matsala. Yana da matsaloli irin na wato cututtuka. Rana tayi kana jin wahalar fita zafin rana da sauransu. So wannan matsalolinsa ke nan. Toh shi ni kuma yanzu abin da sanya na ɗan fi son lokacin zafi zafi akan lokacin sanyi shine a da na fi son lokacin sanyi. Toh amma da na samu accident, na samu karaya a jikina. Ina da tsowon karaya a jikina kusan guda uku daga kafata. Toh lokacin sanyi ƙafata tana mun wahalar takawa, ban takawa sosai. A hankali a hankali nake bi wani lokacin ma sai da sanda nake tafiya ko in dafa bango toh sai ya zamana lokacin sanyi yanzu bana son shi sosai. Amma lokacin zafi zan ta rayuwa da ƙafata lafiya, ban jin wani wahala ko tana mun nauyi ko tana ciwo duk ba ta yi lokacin zafi. Dan haka yanzu na ma fi son lokacin zafi akan lokacin sanyi. Amma kafin in samu wannan accident ɗin, na fi son lokacin sanyi. Kaman hujjojin da na ba da a baya na cewar lokacin sanyi mutum zai kwanta ba sauro, ba hayaniya kuma zai dawo gida da wuri kuma zai lulluɓe ya bacci shi a hankali kwance. Saɓanin zafi ga sauro, ga rashin iska, ga rashin wutar nefa. Amma wutar nefa a cikin sanyi ma an fi bada ta sosai ba, ba fanka ake ƙonawa ba. Toh ataƙaitani dai a halin da nake yanzu, na fi son lokacin zafi akan na sanyi duk da dai zafin ba daɗi gare shi ba. Toh amma idan yadda nake so ne ina so lokaci mai mixing weathers wanda ba sanyi ake ba ƙarara ba kuma ba zafi ake bi tsaka-tsakiya. Yauwa shi na fi so.

Ahm, ni kam dai da kaina ba na iya yin tsalle a igiya. A da dai can baya lokacin muna yara anyi mun irin wannan wasan sosai. Wasan tsalle da igiya mutum ya riƙe igiya ya dinga tsalle tana zagayowa yana ta zagayowan ƙawawun ya tsalle ta wuce. In kuma mutum yana cikin wurin yin tsallen ta biki ƙafanshi ko ta ki wuce wato ya faɗi. Mun yi irin wannan wasan nan a da amma a yanzu gaskiya ba na iya yin wannan wasan. Dalili kuwa saboda kamar yadda na faɗi maku a baya na samu, ah, accident ina da karaya a uku da uku a ƙafa ta amma na warke yanzu. To wannan practice din da wannan injury da na samu ba zayi bani dama in yi irin waɗannan wasan ba. Kuma ko da bani da wannan jinya a jikina, yanayin girmana da shekaruna da kuma hidimomi na da commitments ina ba za su iya ban dama in cigaba da yin irin waɗannan, yin irin waɗannan wasan ba. Sai dai maga yara su na yi a wannan lokacin. Amma mu a baya abin da muka yi mun riga mun yi, yanzu kuma ya riga ya wuce gaskiya a kam. So gaskiya a takaice ni ba na iya tsalle igiya a halin da nake ciki yanzu. Na, ina da injuries sannan kuma ga hidimomi sun kama ni ban ma da lokacin da zan tsaya ina yin waɗannan abu ba. Abun yana yaran ta mun riga mun yi kuma yanzu ya wuce ya zama tarihi. So a halin yanzu dai ba niyi aman dai muna ganin yara suna yi.

Taba wa da girmamawa da karramawa. Saboda Hausawa suna cewa bakon ka rahamar ka ne. So, sannan kuma ina mashi shin fiɗa ta fuska a farko kafin in ma yi mashi baƙo shin fiɗar tabarma. Ina fara mai ta fuska kamar yadda Hausawa ke cewa shin fiɗar fuska ta fi ta tabarma. Abun da ake nufi da shi fiɗar fuska shine ya zo ka rinƙa farin ciki kana murna, kana sakin ranka, kana fara'a, kana jin daɗi da zuwan shi, kana yi mashi kalamai masu daɗi masu kwantar da hankali. To shine shin fiɗar fuska. Daga baya kuma sai ku tafi ka yi mai ta tabarma shima ma'ana ne. Ko ka shin fida mai noman tabarma ko kuma ka ba shi kujera ya zauna ko gado ko wani abu dai haka ko benci. Duk dai shin hidar tabarma muke kiran shi a ma'ana ke nan. So sannan sai ka kawo mashi abinci mai rai da lafiya. Sai in ma kana jin nauyin shi ko kuma tsakanin akwai jin nauyin juna, akan tafi a barbaƙo shi ɗaya ya zauna, ya ci abinci, ya sha. Idan ya gama, sannan sai ka dawo sai ku zo ku zanna ku tafi hirar duniya. In ƙoda ma an riga an saba, babu wani jin kunya tsakanin ku. To akan zo ya zauna, yana cin abinci kuna hira. Sannan ku tayi abin da za ku yi, ku ja shuku tare ka kuma rinƙa kyautata mashi. Haka idan ya gama kwanakin da zai yi walau kwana ɗaya ko biyu ko uku idan zai tafi gida, ka rinƙa nuna mashi bakaji daɗin tafiyar shi ba. Kuma sannan kana fata ba daɗewa ba zai dawo. Kuma in ya dawo zai zo gidanku. To wannan shine yanda ake karban baƙo. Kuma idan da hali ma in zai koma, ku har haɗa mashi abubuwa na masarufi, na jin daɗi kamar tututuka da abubuwa na amfani. Haka har haɗa mashi a ba shi tare da maganganu masu daɗi da nuna kewa ta rashin shi ta tafiyar da za ya yi. To baƙo yakan ji daɗi. Kuma sannan idan da hali ma gidanku idan kuna da kuɗi, to abincin da kuke ci sai ku rinƙa ba shi irin shi. Kai idan ma baku da hali sosai amma kuna da rufin asiri, abincin ku kuna iya canza shi saboda dalilin baƙo. Idan ba a yi da nama ran da baƙo ya zo ana iya a yi da nama. Idan tuwo ake yi yawanye, ana iya a canza tuwon nan a koma yin shakumiya da nama saboda baƙon ya ɗan ji daɗi. To gaskiya mu haka muka koyi tarban baƙo daga hannun iyayen mu da kuma magabatan mu. Dan saboda karrama baƙo, muna in ya zo muna karrama shi. Muma aka fita muka tafi gidan wasu, suna mana kwatankwacin irin yadda muma muke ma wani idan ya zo. Dan haka da haka muke tarban baƙo. Cikin ikon Allah.

Gaskiya ƙura ina share ta sau ɗaya. Itama a lokacin da na gan ta. Saboda ni bani wani zama in ta wani share-sharen ƙura kullum. Bamma da wannan lokacin ko da na ganta sai lokaci zuwa lokaci yauwa sai lokaci zuwa lokaci, kamar bayan wata ɗaya ko sati guda haka. Dan sati ma ya ma yi kusa, ina iya sati biyu ni ban share ƙura ba. So ina iya sai na kai kusan wata sannan in share ƙura. Kuma in zanyi sau ɗaya nake yi, ba wai kullum nake tsayawa ina wani sharar ƙura ba. Saboda abin da sanya ita ƙura, in dai kana ɗan gyara ɗaki ba kasafai koda yaushe take fitowa ba. Sai ɗakin da ba a gyara wa ƙura ta cika yawan fitowa. Amma in dai ana gyaran shi ba ka ganin yawan ƙura tana zuwa. To gaskiya ni koda ma zan share ƙura, in nai sau ɗaya sai in daɗe. Ban ƙara, ban ƙara yi ba. Saboda dalili na kuwa shine, ba fitowa take ba. Kuma duda ma fitowa take yi, ai rashin gyara ke kawata. Ni kuma ina gyara ɗakina time to time. Sa dan haka bamma da lokacin da zan tsaya ince kullum in share ƙura. Kuma koda ina da shi ma ita kanta ƙura ai babu ita. Saboda ita kan ta tafi zuwa inda wurin da ba a kula. So ni kuma ina kula da ɗakina. Don haka idan ta fito bayan wata guda na samu lokaci kamar ranar weekend, so ina tsayawa in gyara ɗakin da abun da bana san ganin shi, to zan share, in gyara. Izaman na ya fita daga ɗakin na ban ganin shi. Na tsaftace ɗakin na, gyara shi yayi kyau. Gwanin ban sha'awa.

Ina sanya belt amma ba kullum ba. Saboda, aa, na fi sanya belt idan zan je wajen aiki. Ina sanya wando na wanda yake da gidan belt to say in ɗaura shi in tafi aiki. So idan na dawo na cire wandon shima belt ina cire shi. So ina sanya belt amma ba kullum nake sanya shi ba gaskiya. Sai idan na sanya wando mai gidan belt ɗin bukata sanya shi ta kama sannan in sanya belt. Amman belt a cikin mafi yawan ma kayakin da nake sanyawa sai in daɗe ban yi yin da kaya, ma'ana bani amfani da kaya mai gidan, mai belt ba. Saboda na fi sa wando mai zariya gaskiya. Aa belt na karin jima bani amfani da shi ba amma na sa shi akai akai. Amma in dai magana ta in sa belt kullum, gaskiya bana sanya belt kullum. Saboda wanduna na, na shadda da yadi ko kuma jeans simpi yawa a kan trousers waɗanda ke da gidan belt gaskiya.

Eh ina rera waƙa sosai ma. Ina iya rera waƙa. Duk dai ba ni na ƙirƙiro ta ba ni ma har dacewa na yi. To wani lokacin ma da muna yaran ta har rera waƙan na ɗan yi amma dai yanzu dai kam sai dai in ji daga mawaƙa sai in hadda ce in rinƙa yi. Don ko yanzu ina iya kawo maka baiti ɗaya zuwa biyu ko uku. Bari ma in ɗan rera ma domin in yi nishaɗi. Sai na kira yi sarki ɗaya ayaban da sanye baki ɗaya. Yau kuma a kan simpi ɗaya zanyi ta yabon Manzon Allah. Kaga ko yanzu wani baiti ne a na rera. Daga annabi in da akwai wani toko faɗima kenan. Mu muna ceton kafin ta zo ciki ga maganar nan. Furicinta dana sa iri guda kuriƙa min wannan. Babu sanda ta san ja gurin zama sai za tin annabi ratiyya. Nan ma ka ga wani baiti ne a na waƙa na kawo. So ina iya rera waƙoƙi daban daban. Yan zu ma haka wani baitin ma ne nake tunani sannan. Na lura dukkan al'amari in yayi ƙarƙo. Sai sunan Allah na ya zamto a farko. Dukkan lamari Allah shine mai iko. Ban iko ban bai wa Allah in waƙe annabi. To ka ji nan ma a wani baitin waƙar ne. Ina rera waƙoƙi da dama daban daban. So ni mutum ne mai jin waƙa kuma yana sa ni nishaɗi. Sannan ina iya rera baitocin waƙoƙi daban daban. Can ya Allah yay ciki wanda kaine kai masa martaba da sahabben annabi dan shi suka saba roƙon kaba. Dukiyarsu ta rayuwa sun bai wa mahaifin Zainaba. Kullum nema su ke su mace gun yaki ba gida je ba. To wannan ma waƙa ce wadda wani sha'irin ma'aikin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya rera yake cewa. A sanya Allah yayi ciki da sababben annabi dan shi suka saba roƙon kaba. Eh sannan dukiyarsu da rayuwarsu sun bai wa Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ana kullum nema suke su mace gun yaki ba a cikin gida je ba. Saboda sun bada rayuwarsu ga musulunci. So gaskiya in ni mutum ne mai son waƙa sosai da sosai. Ina son waƙa. Taya babban gari mai mutane. Yake shakka da taron mutane. A dakar ma a taya babban gari mai mutane. Yake shakka ta taron tukane. A dakar mahami ake ƙone ƙone. Su dutse ɗan uwa can ka gane. Ma'aikin ba na wasa bane ba. Masallaci suka zo su karɓa. Da ulul azami dai ban bari ba. Da su suka san shan Musa ya yi masallai. Mala'iku suna bada ransu. Bari kuma aljani ga su ga su. Biyayya dai take taimakar su. Idan bashi ba waza ya san shi. A biya in kayi ka ceci kanka. Idan kuma ka ƙi ka cuci kanka. Ilaahu da yayi jiki har da ranka. Yana da salati gun annabin ka. To ka ji wannan ma waƙa ce ta yabon Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. To wannan su ne bai tukan da zan iya kawo wa don kasan ina iya rera waƙa.

Eh ina duba kalanda kusan kullum, ba zan ce kullum ba. Kusan kullum kamar yanzu idan na duba, idan yau misali na riga na san cewa yau misali, yau, yau goma ga watan misali to kawai na san gobe sha ɗaya, jibi sha biyu. Sai in na manta ne ko na ɗanye confuse, sannan sai in ɗauko wata sai in duba kalandar wayata, sai in ga yau kaza ga wata. To zan ga na yi missing ko na faɗi daidai ko kuma na ƙara kwana ɗaya ko na rage kwana ɗaya. Dubbe wacce wata lissafin ne ayyukan da nake lissafawa. So most of time ma na ma fi, ma fi zama ko deh nayi missing kwana ɗaya ko kuma na faɗi daidai. Yauwa wani lokaci kuma nakan ƙara kwana ɗaya. To dukkan ji bambancin na biya wuce a uku wannan. Ko in faɗi daidai ko in yi missing kwana ɗaya ko in ƙara kwana ɗaya. So ban ƙara wani abu daga wannan wai ko ya zama kwana biyu ko makamancin haka. So ina duba kalanda sai dai ba kullum ba. Sai dai da ya zama na ce war kamar ina ganin date dinnan ba daidai nake, na shafa ad'i ina sanin haka ne sai daga confuse ina duba kuma sai in ga kwakwalwan tawa yake gaya mun kashi haka ne. Dan haka nakan duba kalanda amma ba kullum ba.

A ina tafiya zuwa wurare mafi yawan lokuta bisa abun hawa. Abun hawa nawa wato ma'ana mashin ɗina. Sannan a wurin na kan je idan akwai bukata inje kaman in an kirani aiki koh kuma in zani massalacin juma'a ko kuma idan za ni je wajen aikina na gwamnati ko kuma idan za ni je ziyara ko zani je wurin abokaina ko zan yi attending na wani ɗaurin aure haka. So nakan yi amfani da abun hawa na sai in je. Wani lokacin kuma abokinka ne zai zo kamar in ce abokina ne zai zo ya ɗauke ni bisa abun hawan shi ma'ana mashin ɗin shi sai mu tafi. Wani lokacin kuma kamar in zan je banki haka to ba ni zuwa da mashin ɗina sai in samu achaɓa ma'ana na haya kenan in hau in je saboda nawa in na je da shi akwai fargabar kada a ɗauke mana mashin saboda zan shiga ciki zan barshi waje. Wani lokacin kuma idan wurin idan bankin da nake so in je kusa ne to da ƙasa ma ina iya zuwa. So amma in nesa ne ina hawa mashin sai achaɓa ya kai ni ɗan hannu mai hayake nan ya ajiye ni. In na gama hidimomi na sai in hau wani in kuma ƙasa ne sai in dawo gida. So haka nake yi. Haka kuma idan zan je wurin wani muhimmin taro, babban taro wanda za a wuna a can to nan ma bana tafiya da mashin. Nakan hau mota ko bus in je wajen. In kuma zan bar gari to ba da mashin ɗina nake tafiya ba. Idan garin mu zan bari baki ɗaya ba wani ƙauye zan je ba a a garin zan bari. To shi ma a wannan ƙadamin abin a mota haya nake zuwa tasha in hau. Bar kudi zan hau zan samu mashin na haya in hau in biya kuɗi a kai ni. Sannan ita ma mota haya in je in biya kuɗi a kai ni. Dukkanan har in isa a inda zani je. To wannan shine a hanyoyin da nake bi domin zuwa wurare.

A'a, ba na sanya agogo a hannun da dai lokacin can shekarun baya, lokacin muna yara kafin wayoyi suyi yawa, social media tayi yawa. Lokacin wayoyi ma babu su ga hannun mutane to muna sanya agogo. A lokacin ina sanyawa. To amma yanzu da waya tayi yawa, a ƙalla ni yanzu hannuna ma wayata guda biyu. Waya ta guda biyu kuma kowacce tana da agogon. Karanta ta duk girman ta tana da agogo. So muna duba tayim. Duk da dai akwai mutanen da suke ɗaura agogo saboda kunce suke sanya agogo a hannunsu saboda kwalliya. Su ma suna yin nema don duba tayin ba a'a saboda kwalliya ne suke yi. So dan haka ni kuma ba cika yin wannan kwalliyar agogonai ba yawanci ma banda time ɗin yin wannan. Kuma ni mutum ne wanda ko sai da maka sanya agogon so wurin yin alwala idan manzo zamuyi alwala azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i wadanda zamu a rana sallah biyar ce. To tafarkon sallah asuba, ai mutumin zai kwanta bacci ba da agogo zai kwanta ba. Haka in gari yawa, da ita zai tashi ba lantana wurin alwala ya cire tayi barta. Amma da azahar lokacin mutum ya baro gida, yayi kwali yayi wanka ya sa kaya ya sa agogon shi zai iya wurin azahar in ya barta ko la'asar ko magariba ko isha'i. So waɗannan time ɗin nakan iya sai da muna masu agogon ke nan. Ina iya in je mistake liki in manta ta wurin dane alwala ta salwa ta taɓa ce ke nan. So dan haka ni ko a wancan lokacin, nakan ɗan taka tsantsan ba ko da yaushe nake sa agogo ba saboda ina yawan asarar ta ne. So yanzu wayoyi sun saka mun basta sanya agogo gaskiya. Sun bari mun basta wa sai ɗaiɗai ake sawa suma saboda kwalliya suke sanya ta. Wannan shine ita can baya ne a gama da agogo. Ni bana sanya agogo a halin yanzu.

A gaskiya, a, nafi son zama a birni fiye da zama a ƙauye. A, ina son ƙauye kuma ina son zuwa ƙauye. Ina so in je in zauna amma kuma ba na son zama ƙauye zaman har abada. A'a, na dai fi son in je ƙauye na ɗan 'yan kwanak biyu zuwa uku to sai in dawo gida. Amman gaskiya nafi son zama birni saboda zama, zama birni shine a, a nan ne ake da isasshen network wanda zaka yi amfani da shi ka yi waya ko ka yi browsing ko ka yi kallo ta YouTube da sauran su. Amma a ƙauye kiran waya ma wannan kaɗai baya yiwuwa. Sannan a ƙauye babu kayan more rayuwa. A birni kuma akwai. Sannan kuma a ƙauye babu wutar nefa. Wayarka ma baza ka caza ta ba. Sannan babu network. A birni kuma akwai network. Sannan kuma akwai wutar nefa. Zaka yi amfani da ita. Sannan kuma a ƙauye babu inda za ka sayi katin waya ka sanya. A birni akwai katin waya da za ka saya. Duk da ma dan yanzu zamani ya zo yawanci ta banki ko Opay ko Pampay ko Moniepoint anan ake sayan kati ko kuma ta normal banki wato UBA, Stanbic, Access Bank, GTBank, Zenith Bank da dai sauran bankuna irin Su first Bank su gasu nan dai, da yawa. Ko ta nan ma mutum zai iya sayan kati ya sanya ma wayar shi. To ga wanda bai sayi ta banki kuma in sayi zai je ya yi to a, a birni akwai inda zaka je ka saya. Ƙauye kau babu. In ma akwai sai an yi tafiyayya Nesa kuma da tsada. Sannan babu network. Idan, sanda za a ce a keda network sai ka je a wurin wani dutse ko wacce ko wajen wata hanya wuri dai mai nisa ko bakin hanya ko kuma wurin wani dutse ka je ka hau. Shi kan shi ga hawa dutsen wani aiki ne. To kai baka iya hawa dutse ba kuma akwai haɗarurraka wurin hawa. Tana iya wa ka gamu da abin cutarwa ko maciji ko wani abu makamancin haka wanda zai cutar da kai ko da bai cutar da kai ba dai ya baka tsoro ya firgita ka. Ƙila gurin gudu ka na iya zuwa ka faɗi. To totally dai zama birni yafi, yafi zama ƙauye. To dan haka ni nafi son in zanna birni akan in zanna ƙauye. Daɗina da ƙauye in je kawai a gaisa a ɗan yi zumunci na ƴan kwana ɗaya haka in juyo in dawowa ta. Amman zama in ce wai nafi son shiga birni. A'a, saboda wasu sana'o'i ne da mutum yake yi. To a cikin birni nan ne sana'ar ka take tafiya nan ake samun alkhairi. Amma a ƙauye ba a samun kuɗi saboda ni yanzu ina harkar plumbing work. A ƙauye ni ban san in da zan je in masu wayarin na ruwa na wata hita shawa wasu ƴan biyu zan masa biya ne. Amma a cikin birni za a nema ni. Wannan yana so in mashi, wannan yana so in mashi. Ƙauye kau basu da wannan tsarin. Su tsarin su kawai a ɗebo ruwa a ƙorama ko a rijiya a shiga kewaye a yi wanka. Ba maganar su aje wani overhead tank gidan su. Ballantana har ruwan su ringa zuwa ga shawa suna wanka da su. To a ƙauye ni in na zanna ma can ba zan ci abinci ba. Ma'ana ba zan nemi kuɗi ba saboda irin sana'ata ba yinta ake can ba. Amma a birni kau gasu nan birjik, in can ba a neme ka ba can za a neme ka. Ka can, can akwai aiki, can akwai aiki, can akwai aiki. Amman ƙauye kau ta irin wannan aikin naka ba shine gabansu ba. Su ta inda ka sa ma gaba to su ba nan suka yi ba. A rayuwarsu da tamu ba ɗaya ba. Ta inda damarsu ta hi tamu shine in aka zo harkar noma da kiwo. To su nan suke noma mamu abincin da muke ci su kawo nan su saida a saya da kuma dabbobi wanda ake saye a yanka idan, idan an haihu za a yi suna ko kuma idan za a yi layya ko kuma haka nan ga masu wadata jin daɗin rayuwa sai a yanka, a, a ci nama. Ko kuma da bikin maulidi ko wani abu makamancin haka duk ana amfani da su. To amma idan ba wannan ba gaskiya ƙauye zamanta indai kana neman kuɗi ma kusan sai in ce ba zai yiwu ba saboda can ba abin da zaka samu gaskiya. Amman birni kau nan ne wurin samayya, nan ne wurin neman arziki da alkhairi. Dan haka, dla taƙaice nafi son zama a birni fiye da ƙauye.

To launin da idanuwana suke, ko in ce idanunmu suke, zan iya cewa launi ne na fari da baƙi, wanda Allah ya yi suke nan. So amma yau da gobe ta sa idan mu ya koma ja-ja ja, haka. Wato a jikin farin akwai ɗan ja, haka, saboda ƙura, aiki, rana, wahalhalu na rayuwa, sun sa idon ya zama kala biyu. Ga shi fari amma kuma farin baƙi ya lullube shi. Wanda yaro da ke tasowa, bai fara shiga cikin hayaniyyar duniya ba, za ka ga idon shi fari ƙall, kamar madara. Baƙin baƙi ƙirin farin fari tas. So amma mu na mu ya fara ja. Wani idan ma duk gashin nan ya rine. So mu hadda wahalhalu na rayuwa, da kuma girma, da ƙurar duniya da sauran abu da iska dus su ne. Dan haka zan iya cewa mu idanmu, baƙi ne da fari da kuma sirki na ja, a ciki, saboda ya fara jah, saboda yanayi na rayuwa, hidimomi na rayuwa ya fara jah. Tinda ko mutum ne, ah, iya hayaƙi ma kaɗai, da rana, da tuƙin mashin ko, ko keke ko wani abu dai wanda zaka hau a goya ka bisa, ko kai k tuƙa iska na bugun ka, ƙiri ƙiri za ka ga hawaye na zubo wa, ko yankan albasa ko kuma, ah, ƙura. Ko shiga rana. To duk su na sa idanuwa su, su yi weak, su fara yin ja. So duk irin hakan, ta da haka idanuwa suke farawa. To ananan ananan sai su fara ja. Ko mutum ya je gidan ƙosai ko gidan abinci ba a gama ba, hayaki yana bugun shi. Yana shiga mai ido, yana hawaye yana gogewa. To sai idon ya dinga ja. Wannan jan da yake yau da gobe yana taruwa yana zama, sai ya taru a cikin idon sai ya zama idon ya yi ja. To da haka ake farawa. Wani kuma wahalhalu ne na rayuwa, da abubuwa iri iri, shi ma suna haddasa irin waɗannan abubuwa. Dan haka mu mafi yawa ɗaiɗaya ne hatta waɗanda suke da halin. Mafi yawa idonsu ya yi ja, waƴanda idonsu bai yi ja ba. Yan kaɗan ne a cikin al'umma, amma mafi rabi ya kwata, idanuwan su ya yi ja. Dan haka idanuwan mu, mu kala idanunmu suna da ja.

To, gaskiya da zama da tsayuwa, ba wanda ba naso, amma a magana ta hankali da kuma natsuwa, to sai in ce na fi son zama. Amma ni mutan ne mai tsayuwa ko majalisa na je ba'a ma cika cemin gawuri in zauna ba saboda ina son tsayuwa, kuma ko da an bani ma na zanna za'a iya cewa banyi niyyan zama ba. So amma idan na gaji ina zauna wa. Dan haka, a taƙaice bani da ja na fi zama kuma zama yafi tsayuwa. Duk da daini mai tsayuwanne sosai, amma zama yafi, a yafi tsayuwa, saboda zama shine zai baka dama ka yi balancing. Idan ka yi balancing, in akwai abun da ka ke ci ko wani abu, ka yar- to ka'aje ka ci. Sannan idan, idan yaro ne zaka rike, in kana bisa kujera ko benci, zaka iya rike shi a hankalin ka kwance. Amma idan kana tsaye ga nauyin jikinka, ga na yaron, sai abun ya ma yawa. Sannan in mutum abinci zai ci zai iya zama bisa kujeray, ko bisa bencin da yake ya hitto abincin shi ya ci ya ƙoshi Saɓanin idan mutum yana tsaye, abin baya yiwuwa. Mu a addinin mu ma na Musulunci babu kyau Hadisi mane, aka ce: "La yashri banna ahadukum minkum qa'iman, ka da ɗayan ku yaci ko ya sha daga tsaye." Dan haka mu koyarwa ma ce ta Musulunci cewar duk in zamu ci abinci to mu zauna. Dan haka zama, be taɓa haduwa da tsayuwa. Tsayuwa ita kanta ita ƙadai hakan nan aiki ce. Dan haka, ni na zaɓi, a na fi son zama akan tsayuwa, saboda a, dalilai na, shi yasa na faɗa haka.